Yaya kake jira a layi? Eh, gaskiya dai ni idan na je duk sanda na bi layi. Da farko ma dai tukuna ina bin layi ne bisa ƙa'ida. Yau bana wai zuwa ko don na san wani ko don wata alfarma na zo a yi ƙoƙari a shige da ni gaba. A'a, ina bin layi bisa doka wanda dai yari gan ni, ya shiga gaba. Sannan kuma ina ƙoƙari na gacewar na bi layi bisa ƙa'ida da duka kamar yadda dai na ce.

Kana ci da cokali ko da hannu? Eh gaskiya ba da wanda ba na ci. Ina cin abinci da cokali, ina ci da hannu. Eh amma mafi yawancin lokuta ma gaskiya na fi ci da cokalin. Na fi ci da cokali. Dan in na ci abinci da hannu toh yawanci cokalin ne baya kusa. Da ko na kansa hannuna na ci abinci na da hannuna. Shine amma in dai haɗa cokali na fi ci da cokali gaskiya.

Yaya kake taimakawa mutane? Eh ina taimakawa mutane ta hanya daban daban bisa la'akari da irin yanayin laruransu ko kuma uzurinsa wanda yake buƙatar taimako. Tunda ba wai irin taimakon da ka yi wa wannan shi za ka yi wa wancan ya zama daidai ba. Abin da wani yake bukata a matsayin taimako ba lallai shine yake bukata ba. To ina tsaya na auna na duba na ga menene buƙatar wannan sai na, na, na ga na taimaka masa. Ya buƙata wannan naga na taimaka masa. Idan kuma buƙatar sa tafi ƙarfina to na to nakan tura ta zuwa ga waɗanda suka fi ni dama don su taimaka musu.